Yaya dangantakarku da makwabta take? Gaskiya tsakanina da makwabtan mu akwai dangantaka mai ƙarfi. Saboda hatta kai ta kawo, makwabcina yakan iya zuwa gidan mu ya kwana, nima nakan iya zuwa gidan makwabta namu mu kwana saboda dangantaka da take tsakanin mu. Saboda ai makwabci kamar ɗan'uwa ne. Duk lokacin da kake makwabtaka da makwabcinka, wannan ya zama kamar ɗan'uwa har takan kai ya taimake ka, kaima ka taimake shi. Don haka ni tsakanina da makwabta na akwai kyakkyawar alaƙa da kyakkyawar fahimta. Gaskiya sosai. Don hatta kai makwabcina yakan iya ɗauka 'ya'ya na yakai su makaranta, nima in kai 'ya'yan makwabtina makaranta. Don haka ita makwabtaka ai yan'uwantaka ce. Gaskiya kam. Makwabta ai abin so ne saboda suna da kirki sosai da sosai.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawa keke. Ai mu a tsarin mu na Hausawa, duk lokacin da yaro ya tashi, ya kai shekara uku zuwa huɗu zuwa biyar bakwai, babansa yakan yi ƙoƙari ya sai mai keke ɗan ƙarami wanda zai koyi wannan keke. Ni ma kuma lokacin da aka haife ni, bayan na shekara bakwai da rabi, mahaifina ya sai mun ɗan ƙaramin keke. Shi ya sa na kan iya hawa keke. Haka za ka, idan ka girma, bayan wasu shekaru, sai a ƙara siya maka keke wanda muke cewa keke na tsakiya. Wanda yake shine a tsakiya kenan. Shi bai zama ƙarami ba, shi zai zama babba ba. Idan ka iya shi, bayan ka kai irin shekara goma sha takwas, sai baban ka ya sai ma babban keke, wanda zaka ringa zuwa makaranta. Ni kuma duk waɗannan kekunan an siyan muni. Shi ya sa na iya hawa keke, na ƙware akan keke sosai da sosai, don na kan iya yin gudu a kan keke. Gudun da ya wuce yanda ma duk mai tunani yake tunani. Ni kam tab, ai ina hawa keke sosai.

Me kake siya daga kasuwa? Eh, nakan sayi abubuwa da yawa a kasuwa, saboda ai ni ɗan kasuwa ne. Nakan je kasuwa domin siyan kayayyaki daban daban. Dan haka ina zuwa kasuwa siyan abubuwa da yawa kamar su: Nakan je kasuwa domin siyan waya, wasu lokutan kuma nakan je kasuwa domin in siyo wa mahaifiyata kayan aikin ɗinki, saboda mahaifiyata tana ɗinki kuma tana aikena kasuwa in siyo mata zaren ɗinki da ragowar abubuwa. Ni kam ai ina zuwa kasuwa. Kasuwa kam taɓ, ina zuwa kasuwa da yawa ai.

Nawa ruwa kake sha kullum? Eh, ni kam nakan sha ruwa da yawa. Saboda a rana aƙalla nakan sha ruwa kaman so biyar. Da safe in na tashi da safe nakan sha ruwa. Bayan na ci abinci da misalin ƙarfe goma, nakan ƙara shan ruwa na biyu. Daga nan zan fita in tafi wurin aiki ofis. Idan na je can nakan sha ruwa, ruwa na uku kenan. Bayan na tashi daga ofis na dawo gida zan ci abincin rana, nakan ƙara shan ruwa. Haka zalika idan na tafi da daddare na dawo nakan ƙara shan ruwa. A rana nakan sha ruwa kullum kaman so biyar haka a rana.

Wanne launin tawada kake amfani da shi? Eh, launin tawadan da nake amfani da shi shine baƙi. Ai mu a Hausa idan aka ce tawada wani abu ne wanda ake haɗa shi da ƙaro da ragowar abubuwa de. Kuma wannan abun mafi akasari za ka gan shi launinsa baƙi ne. Shi ya sa ma ni na fi amfani da shi kalan baƙi. Launin tawadan da nake amfani da shi ya kasance baƙi ne. Saboda mu a matsayin mu na Hausawa mafi akasarin baƙaƙe ake yi. Sai dai akan iya samun tawada na bature wanda yakan zo kala kala. Za ka ga ya zo kamar akwali. Za ka samu kala kamar guda ashirin da huɗu. Wanda za ka ga akwai ja, akwai fari, akwai kore, akwai girin, akwai maru, akwai girin. Ga su nan dai kala kala kala. Amma ni tawadan da na fi amfani da shi gaskiya na fi amfani da tawada baƙi. Saboda rubutun shi ya fi kyau.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Eh, duk lokacin da na samu hutu gaskiya kam na shaƙata. Saboda ainihi ina son shaƙata. Saboda ita shaƙata ai duniya ce. Yanda nake shaƙata ta shine, duk lokacin da na samu hutu a gurin aiki na shaƙata nakan zo gida in yi bi iyalai na, in fita da su, in kai su gidan zoo, inda za ka tar da namomin daji su gani su ji daɗi saboda mu shaƙata sosai. Haka zaluka nakan ɗauke su in kai su irin mall mall dinnan, wanda irin manya manyan shagunan nan wanda ake sayar da abubuwa, su zaba, abun da suke so duk duk dai mu shaƙata sosai. Gaskiya ni kam ina son shaƙata. Shaƙata ai duniya ce.

Ina kake ajiye makullan ku? Eh, inda nake ajiye makullan mu ya danganta da wanne makulli. Makullin gida ne, makullin shago ne ko makullin ofis. Idan makullin gida ne, duk lokacin da na kulle gida nakan yi ƙoƙari na ba wani ɗan gidanmu in ce to ga makulli" saboda idan ka dawo ni ban dawo ba ku samu ku buɗe gida. Idan kuma ban gansu ba a cikin ƙofar gidanmu akwai wani guri inda muke ɓoye makullin gida to ni dai a nan nake ɓoye makulli idan na gida ne. Amma idan makullin shago ne nakan ɓoye makullin shago a cikin ajjuhu na duk lokacin da na shigo gida makullin shago yana ajjuhu na. Wasu lokutan kuma nakan ajiye shi a kan katifa na saboda ɗakina ni kaɗai ne. Amma idan makullin ofis ne, makullin ofis nakan ajiye shi a cikin jaka na wanda nake zuwa ofis da shi. Bana ajiye makullin ofis a kowane guri sai dai a cikin jaka na. Waɗannan sune hanyoyin da nake bi domin na adana makullai na na ajiye makullai na. Kowane makulli ina ajiye shi wurinsa daban daban saboda idan na tashi nema nasan inda na ajiye kowane makulli.

Kana kwana a ciki? Eh ina kwana a ciki amma fa cikin ɗaki ba cikin woje ba. Ni kam kullum na kan yi ƙoƙari in kwana a cikin ɗaki saboda duk lokacin da na kwana a ciki ai ya zama ka kwana a cikin ɗaki kenan. Kuma ɗaki akwai makulli. Mu kan yi ƙoƙari mu rufe bayan mun shiga ɗaki saboda kada ɓarayi su shigo mana cikin ɗaki su yi mana sata. Shi ya sa ma na kan yi ƙoƙari in kwana a ciki. Duk lokacin da kaga an ce kwana a ciki ana nufinka kwana a cikin ɗaki ko dai wani abu wanda yake a zagaye yake saman shi da ƙasa a rufe yake shi ne ciki.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Eh, kuɗin lantarki mu a garinmu ya danganta da unguwar da kake. Kana unguwar talakawa ne, kana unguwar matsakaitan masu kuɗi ne, ko kana unguwar masu kuɗi. Kamar wanda suke zama a unguwan da babu kuɗi, wutar lantarkinsu sukan biya dubu uku ne duk wata. Amma waɗanda suke zama a unguwar matsakaiciyar masu kuɗi, sukan biya kuɗin lantarki ne dubu bakwai a wata. Amma waɗanda suke zama a unguwar masu kuɗi, sukan biya kuɗin wutar lantarki a wata har ya kai dubu ashirin. Misali, ko a jiya akwai wanda na gamu da shi, abokin aikina a office, saboda shi yana zama a unguwar masu kuɗi ne, unguwar da gidan gwamna yake. Sai yake ce mana, "Ai masu wuta sun ce suna binsa bashin kuɗi na bill, wanda wannan bashin sun lissafa kusan miliyan ɗaya. Yanzu yanda za a iya biya, duk wata za su ringa cire dubu talatin da shida a cikin albashinsa har ya gama biyan wannan kuɗi." Wanda fa wannan biyan kuɗin da suka ce, in ka je unguwar talakawa fa, akwai wanda bashin da ake binshe na wutar lantarki fa ya haura miliyan goma ko miliyan ashirin, amma shi ba su zo sun ce ya biya ba. Amma saboda wancan unguwar masu kuɗi ne, sai suka ce wai sai ya biya. Shi ne abin da yake ake iya biya a kan kuɗin wutar lantarki a wata.

Wanne aikin gida kake yi kullum? Eh, aikin gidan da nake yi kullum kullum shine nakan share gidan mu da safe. Sannan nakan fita in siyo abincin da za a karya a gidan mu. Waɗannan su ne ayyukan da ni kullum nake yi a gidan mu. Amma banda waɗannan ayyuka gaskiya ni bana kowane aiki. Saboda ko wani aiki a gidan mu an ware wa kowa aikin da yake yi. Waɗannan su ne kaɗai ni aikina a gidan mu.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, nakan yi motsa jiki kullum. Kullum ni kam sai na motsa jikina saboda ai ni mutum ne mai son training saboda nayi karatu. Kuma a karatuna na san ingancin ka ringa motsa jikinka kullum. Shi ya sa ma ni kam nakan motsa jikina kullum. Kullum gari in ya waye, kafin in tafi gurin aiki nakan fita na ɗani guje guje, na ɗan man motsa jikina kaman na minti goma ko zuwa minti ashirin sai in zo in yi wanka in tafi office. Shi ya sa gaskiya kam ina, ina motsa jikina kullum. Motsa jiki ai yana da amfani sosai. In baka motsa jikinka ai jikinka zai iya ringa ciwo sosai.

Yaushe kake farkawa kullum? Kullum ina farkawa daga bacci ne da misalin karfe takwas na safe, saboda wayata na sata a alarm. Duk lokacin da karfe takwas na safe ya yi, wayata takan tashe ni daga bacci domin na tashi na yi al'amurana na yau da kullum. Dan haka, nikam nakan tashi daga bacci kullum da misalin karfe takwas na safe. Haka nake tashi kullum.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh muna amfani da ruwan rijiya, saboda ai gidan mu ma akwai rijiya. Kuma rijiyar gidan mu, da wannan ruwa muke amfani domin gurin yin alwala muyi sallah, muyi amfani dashi gurin girki, muyi amfani da ruwan rijiya gurin wanka, muyi amfani da ruwan rijiya gurin duk wani al'amura da muke na rayuwa. Dan a yanzu haka ɗinnan ma, zanje in ɗebi ruwan rijiyar gidan mu ne in yi wanka. Ni kam gaskiya ina amfani da ruwan rijiya sosai. Kuma abin da ya sa muke amfani da ruwan rijiyar gidan mu, saboda ruwan rijiyar gidan mu yana da kumfa sosai. Duk lokacin da kazo zakayi wanki dashi, zaka ji daɗin wanki. Haka zalika in zakayi wanka da ruwan rijiyar gidan mu, saboda kyanshi zaka ga ruwan rijiyar gidan mu yana sa fatan ka yana haske sosai yanda yakamata. Ni kam gaskiya ina amfani da ruwan rijiya, barin ma ruwan rijiyar gidan mu, saboda kyanshi sosai da yake dashi.

Menene abincin da ka ci da safiya? Eh yau abincin da na ci da safiya shine, na je gurin mai shayi, na ba shi madarata ya zuba mun ita a cikin shayina na sha. Sannan na dawo gida, na tar an dama mana kunu da ƙosai. Na sha wannan kunun nawa, na ci wannan ƙosai nawa. Wannan shine abincin da na ci da safe. Ka ga a takaice kenan, abincin da na ci da safe. Na ci, na sha shayi da madara, sannan na ci ƙosai, sannan kuma na sha kunu. Shine abincin da na ci da safiyar yau.

Kana buga rubutu da sauri? Eh ina buga rubutu da sauri saboda ni mutum ne wanda nake da saurin rubutu sosai. Dan lokacin da muna islamiyya a ajin mu na fi kowa saurin buga rubutu. Haka zalika lokacin da ina makarantar boko na kafin in fara aiki, na fi kowa saurin buga rubutu. Ni kam gaskiya ina buga rubutu sosai da sosai. Haka ne ya bani damar duk ko a ofis ɗin mu duk lokacin da ake buƙatan a buga rubutu da wuri, ni ne wanda ake nema a bawa. Saboda an san ni ne wanda zai iya buga rubutun nan daidai lokacin da ake da bukata da wuri. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan buga wannan rubutu.

Ina kake son ziyarta da hutu? Eh, gaskiya ne kamin aka yi hutu ina son in ziyarci gurare da yawa. Guri na farko da nake so in ziyarta lokacin hutuna shine zan je Saudiyya, inda a can ne aka haifi manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuma duk duniya a gurin wani mutum musulmi bai da wani gari wande ya wuce Saudiyya. Haka zalika. Idan na je Saudiyya don hutu sai inda nake so in ƙara ziyarta shine na je ƙasar Ingila. Amma a Ingila in je London saboda nan ne duk wani guri wanda ko ba Ture ko bahaushe ko ma mutum ɗan wanne ƙasa ne ya kam so ya je Ingila kuma a Ingila ma a ce ya shiga London saboda nan ne birni. Daga nan ingila nake son in ƙara ziyarta da hutuna shine ina so in ziyarci Switzerland saboda ai Switzerland ƙasa ne wanda ba a faɗa, ga zaman lafiya. Shi yasa nake so in kai ziyarana zuwa Switzerland. Ƙasa na huɗu da nake so in kai ziyara shine in je ƙasar Jamani, in je babban birnin su Birnin Berlin saboda ina so in kalli wasan Bayern Munich. Ƙasa ta ƙarshe da nake so in kai ziyara a hutuna shine Bangladesh. Ni ma in je dai in ga wannan ƙasa Bangladesh saboda daga sunan za ka ji sunan Bangladesh an san ƙasa ce wacce za ta yi kyan gani sosai.

Wacce, rana kake zuwa kasuwa? Eh, ni ranar da nake zuwa kasuwa, shine ranaku guda uku a sati. Duk satin duniya, nakan je kasuwa sau uku, a rana. Ranar da na fi zuwa kasuwa ita ce ranar Litinin, saboda kasuwar mu ta ficika ranar Litinin. Rana ta biyu da nake zuwa kasuwa, shine ranar Juma'a, saboda Juma'a ma a gurin musulmi ai babban rana ce. Ita ma ana hada-hada a kasuwa. Kuma ina zuwa kasuwa ne, domin in siyo kayan abincin da za muyi abinci mai daɗi don ranar Juma'a. Rana ta ƙarshe da nake zuwa kasuwa shine ranar Lahadi. Akwai wata kasuwa da ake sayar da dabbobi. Mukanje, domin mu siyo dabbobi a wannan kasuwa. Ita ma wannan rana ina zuwa kasuwa sosai gaskiya. Saboda ni ma abocin zuwa kasuwa ne. Saboda ai a rayuwa, idan kai ɗan kasuwa ne, to ya kamata ace kana zuwa kasuwa akai-akai, saboda ka san yadda farashin kaya yake. Ba tare da kaya yana tashi yana ƙara kuɗi ba, kuma kai da ba ka zuwa kasuwa ba zaka sani ba. Shi yasa na ware ranaku guda uku a kasuwa, a sati, nake zuwa kasuwa a cikinsu. Saboda in san me, farashin da yake na kan kaya. Idan an kawo sabon kaya, in siya. Idan ina da tsahon kaya kuma, in je in kai shi in siyar.

Waɗanne kafofin watsa labarai ka fi amfani da su? Eh, ni kafofin yaɗa labaran da na fi amfani da su gaskiya WhatsApp ne. Saboda WhatsApp shine abin da na fi amfani da shi gurun in samu labarai yadda ya kamata ko kuma watsa labarai gaskiya. Sai na biyu kuma zan iya cewa Facebook. Ina amfani da Facebook sosai shima gurun watsa labarai. Sai kuma na uku Telegram. Ina amfani da Telegram gurun tura abokaina sakonni sosai. Saboda abokaina suna amfani da Telegram sosai shima ina amfani da shi gurun watsa labarai gaskiya kam.

Yaya kake gaishewa mutane? Yanda nake gaishewa mutane shine duk wanda na san ya girme ni. Idan na gan shi, nakan tsuguna a ƙasa in ce mai ina kwana, an tashi lafiya? Idan da safe ne. Idan kuma da rana ne zan ce Salamu alaykum, barka da rana. Idan kuma da daddare ne zan ce Salamu alaykum, barka da dare. Wannan shine yadda nake gaishe wa mutane kullum idan na gamu da su. Ta wannan hanya nake gaishe wa mutane.

Yaya kake kula da gashin ku? Eh, yadda nake kula da gashin mu shine duk a gidan mu kowa ana siyo masa mai. Man shafawa a kai da man shafawa a jiki ko kuma ince man kula da gashi abin da muke kira a Hausa. Ta wannan hanya ne nake kula da gashina. Sannan ba wai kawai man nake yi ba in shafa a kaina ba a'a. Kullum sai nayi wanka kuma in nayi wanka sai na wanke kaina. Sannan sai in shafa wannan mai a kan gashina saboda in kula da gashina yanda ya kamata kada ya lalace. Ta wannan hanya nake bi domin kula da gashina.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Yadda nake yanke shawara a aiki shine, ni a matsayina na mutum ɗaya bana zama nace nayi yanke shawara akan abu, saboda ai gurin aiki gurin mutane ne da yawa, ba kai kaɗai bane a gurin. Nakan zauna da abokan aikina sai in ce to kun ga abu kaza da abu kaza ya taso, ya kuke gani kowa ya kawo shawararsa. Ta wannan hanya nake bi domin in yanke shawara. Idan kowa ya gama faɗan shawararsa da ra'ayinsa, sai nace to kun ga ni ga shawara na akan wannan aikin namu. Don haka mu tsaya mu zaɓi shawaran wanda yafi sai mu yanke shi a matsayin abin da zamu yi aiki da shi. Ta haka nake bi domin yanke shawara gaskiya. Saboda idan kace zaka ringa yanke shawara kai kaɗai a gurin aiki to ai son zuciya ne, zaka ringa ɓata aikin ka kuma mutane baza su dinga jin daɗin aiki da kai ba. Amma idan kana shawara da mutane kafin ka yanke shawara a gurin aiki to zaka ji daɗin aiki kuma za a samu cigaba mai ɗorewa.

Wanne irin wasa ka fi so? Eh gaskiya ni kam wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Ni ma abokin son ƙwallon ƙafa ne da kallon ƙwallon ƙafa. Saboda kullum idan naje gurin aiki, na tashi daga gurin aiki, na ka ni ƙoƙari da misalin ƙarfe huɗu naje na buga ƙwallon ƙafa. Kuma abin da ya sa na fi son ƙwallon ƙafa, saboda ai ƙwallon ƙafa motsa jiki ne. Idan kana motsa jikinka, duk wasu ƙananun cututtuka da yazo mana cewa suna jikinka ko sun maƙale a jikinka za su fita. So ina motsa jikina gaskiya sosai. Kuma ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi so, shi nake zuwa in yi kuma shi ne nake zuwa in biya kuɗina in kalla a gidan kallo.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida. Ai dabbar gida da nake da ita ma, ai tana da yawa. Na farko, dabbar gida da nake da ita akwai jinsin akuyoyi, wanda za ka sami akuya da ɗan akuya. Akuya dabbar gida ce wacce take ta mace. Ɗan akuya dabbar gida ne wanda yake namiji. Haka ina da, ina da dangin tinkiyoyi. Idan kaje dangin tinkiyoyi, tinkiya dabbar gida ce amma ta mace. Rago kuma shine namijin tinkiya. Haka zalika. Idan ka ƙara tafiya a cikin dai dabbobin gida, ina da, ina da jinsin dabbobin da ake kira da suna shanu. Idan kaje shanu, shanuwa ita ce ta mace. Amma shi kuma sa in ka ji an ce sa namijin saniya yake nan. Haka zalika. A dai su wanan dabbobin gida ina da jinsin raƙuma. Idan kaje jinsin raƙuma, raƙuma ita ce ta mace. In ka ji an ce kuma raƙumi shine namiji. Ni gaskiya kam ina da dabbobin gida da yawa. Saboda ai mu Hausawa ne. Idan kana kiwon dabbobin gida za ka rin-- za su ringa haihuwa ka ringa tara kuɗi sosai. Kai nifa a cikin dabbobin gida da nake da su fa, ka bari kawai. Na tara dabbobi da yawa fa. Abin da kawai ba a faɗi. Amma ni kam ina da dabbobin gida da yawa. Kuma haka nakan sayar da su domin biyan buƙatuna duk lokacin da naga dama. Saboda dabbar gida ana siyan ta da daraja sosai. Musamman ma idan kaje kasuwa za ka siyar wurin waɗanda suka san darajan naman gida. Saboda ai dabbar gida ta fi dabbar da take zamu ce dabbbar bature ko wata dabba. Saboda ita tana cin abin da yake, abin da yake Allah ne ya halacci abin tsirrai ke nan na ƙasa. Shi take shi ta rayu. Shi yasa naman ta yake daɗi sosai.

Kana zama kan guiwa? Eh, ina zama kan guiwa amma ba ko da yaushe nake zama akan gwiwana ba. Lokacin da nake zama akan gwiwana shine lokacin da zan ci abinci. Idan aka zuba min abinci a plate, nakan zauna akan gwiwana na ci abinci. Amma misali idan na tafi ofis, ofis ai akan kujera ake zama. Kaga ba zai yiwu ka ce za ka zauna akan guiwa ba. Haka zaluka idan na fita gurin abokaina irin zamuyi hira a waje, ai akan benci muke zama. Ba zan iya zama akan guiwa ba. Amma nakan zauna akan guiwa ne a duk lokacin da zan ci abinci. Nakan yi ƙoƙari in zauna akan gwiwana saboda ni ina jin daɗin zama akan guiwa gaskiya sosai.

Wanne irin kayan ɗaki kake fi so? Eh, kayan ɗakin da nake fi so shine gaskiya ina son kayan ɗakin da aka yi su da kayan alatu. Misali, idan kayan furnitures ne, irin gadaje da wasu abubuwa, ina son wanda yake kalan su kamar irin kalan ruwan ƙasa ƙasa haka. Gaskiya suna burge ni sosai. Haka zalika. Idan kayan da na fi so kuma a wurin sawa, na fi son fararen kaya. Dan ni kayana kaf farare sun fi yawa gaskiya. Ina son farin kaya. Waɗannan su ne kayan da nake fi so gaskiya a yanzu.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa saboda ai ni na tashi a ƙauye ne. Shi kuma duk wanda aka haifa a ƙauye ana wasan jefa jefe. Don lokacin da ake wasan jefa jefe, dole za ka koyi yadda ake jefa dutse nesa. Gaskiya kam, na iya jefa dutse nesa saboda wani lokacin in muka fito da abokanmu, za a zo a ce za a yi gasar jefa dutse nesa. Za a ga dutsen waye zai fi nesa. Daga nan sai kowa a bashi dutse sai a fara. Kowa zai sa iya ƙarfinsa ya jefa wannan dutse a ga iya nisan da zai yi. Ni kam wani lokacin in na jefa dutsena yakan fi na kowa nesa. Gaskiya ni kam na iya jefa dutse nesa sosai ma.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina kare wayana daga ƙwayar cuta ta hanyoyi da yawa. Na farko dai in aka ce ƙwayar cuta ta waya ana kiransa da suna "virus", a Hausa zamu ce dai cuta de kawai dai. Don haka ina bin hanyoyi da dama domin in kare wayana daga kamuwa daga wannan cuta. Hanya na farko da nake bi shi ne bana amfani da wayana a duk lokacin da nazo na waya na a caje bana amfani da shi. Haka zalika ba kowane waya nake bari a tura mun wani abu ba saboda kar aje garin tura mun wani abu a tura mun da ƙwayar cuta ta waya. Haka zalika waya ta nakan yi ƙoƙari na ɗauko wani abu a cikin manhaja wacce ake ɗauko abu a ɗora shi a kan waya wadda ake kira da suna "cleaner" don in ringa goge wayana lokaci bayan lokaci.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Eh, teburin mu na wurin aiki, teburi ne wanda yake a tsare, an tsara shi gaskiya. Ba wai kawai an je an ajiye tebur ba ne, a'a. Yadda teburin mu yake a gurin aiki kamar ninawa. Idan kaje kan tebur dina, zaka samu akwai kwamfuta a kan tebur dina, akwai firinta a kan tebur dina, akwai fensir da biro a kan tebur dina, akwai takadda a kan tebur dina. Gefen teburi na akwai kujera ta ta zama, wacce nake zama domin nina aiki. Teburi na kalan ruwan ƙasa ne, haka zalika kujera ta kalan ruwan ƙasa ce. Wannan shine yadda teburi na yake.

Ka fi son shinkafa ko tuwo? Gaskiya ni kam na fi son shinkafa, saboda ni tuwo gaskiya bai dame ni ba sosai. Ni kam na fi son shinkafa, musamman ma a ce shinkafar shinkafa ce da mai da yaji da wake. Gaskiya na fi son ta, saboda ni tuwo kwata-kwata bai dame ni ba. Duk lokacin da na ci tuwo, wasu lokutan ma yakan ɓata mani ciki ne, ko kuma ma dai, in ji ma dai kawai dai bana son tuwo gaskiya ni kam. Na fi son shinkafa.